Kana son zama kusa da taga? Eh ina son zama kusa da taga sosai saboda iska, lamarin zafi ne, to haka nakan zama kusa da taga amma dai ba sosai haka ba. It's depending daga wane yanayi, yanayi, wane yanayi nake. In ina cikin yanayi mai daɗi ko yanayi na fushi haka nakan zo na kusa da taga haka.